Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine, ahhh ka samu abin da kake so a kasuwa, wa to ka samu jari a wur-- wajen siye-siyena ka da kuma sayarwa ka samu jari. Inda kake sayar da kayayyakin ka ka samu jari, jarin kuma ta tsaya ka, kuɗin ta tsaya. Kagan wannan shi ne abu mafi muhimmanci. Amma idan kuɗin da ka yi amfani da shi ka siya kayayyaki a kasuwa wai ka sayar kuma kuɗin jarin bai fita ba, kagan wannan ba dadi. Jari ya kamata ya fita, kagan riban ta zo ke nan da kyau. Wannan shi ne abu mafi muhimmanci a kasuwa.

Eh ƙwarai gaskiya ina son zama kusa da taga. Don zama kusa da taga gaskiya akwai, akwai amfani sosai ga rai ne. Duk lokacin da ina, ina zama gida, kan so in yi kusa da taga na tagata, in kan so in jawo kujeru na kusa da taga, sa mu zama a wurin ishaka wato iskan waje shigo wa ɗaki in kan so ko hasken waje ya shiga ɗaki wurin zubi. Kuma idan, idan bana ji da wadi gonna, abun hura iska ɗaki kaman AC dinnan, in kan so na yi zama kusa da taga. Haka kuma iskan wajen nan yana da amfani wato iskan na, na waje yana da amfani da yana taba jikin mutum wannan dabban ne da na AC. Kuma hasken wajen in kan so shi wani zubi, ya taba ni domin jikin mutum ma ji daɗi. So in kan so a, in kan so zama da kusa da taga. Taga a kowane gida akwai amfani. Da gidan da bayi da taga gaskiya akwai matsala. So taga akwai amfani ba kadan ba. Da zama ka, iya ka haɗa gida, ka kai ku kari ka sa taga. Ma tagan ka san amfanin shi, ka san muhimmancin shi. Na gode.

Eh, son sa nakan so in buɗe taga. Ai, idan na samu taga kuma gida ban buɗe taga kuma ba, ai, nayi kaman ma ban yi ba. Buɗe wan tagan nan yakan sa iska na waje yashiga ɗaki daga tsakarsa. Sai san ɗakin, eh, ko kuma ka samu jin dadin sayawa acikin ɗaki. Kakan ɗakin da bayi da taga, shafa, shafa, a'a, sha-shakan iska a ɗakin nan zai zama maka da wahala. Amma da zarra ka iya ka buɗe tagan ka, to eh, ka gan wannan tagan ɗin naka yakan sa wani iskan waje ya shiga cikin ɗaki kuma ka sami iskan shakawa jikinka kuma ta samu, ta samu jin dadi ta kuma, ahh, kai kuma ka sami sauƙin jiki. Amma da zalla iska baya shigowa tawurin taga ɗin naka ko kuma ka kulle taga ko kuma babu taga, gaskiya za samu matsala da kuma ƙarfin jikinka. Kagan ƙo-ƙozufa ma wani abu ne daban. So nakan so in buɗe taga na da zallar ina gida ko kuma ina ofishi. Don ofishi na ya, ya zama da cewa in buɗe taga ne, nakan so in buɗe. Domin kujerar zama na ina nan kusa da taga. Nakan so in buɗe shi dan ka dan, dan iskan waje yadan shigo ciki.

Ah, ba to a inda kuka koya fasahan sabo. Ah, in kan so in koya fasahan sabo kaman a YouTube, wato a bidiyo na YouTube. Kaman inda nike yanzu haka, in kan ina da fasaha na zane-zane. Kan yin zane-zane kuma wannan fasaha nan sa'an nan koya fasaha nan a YouTube bidiyo ne, a bidiyo na YouTube. So in kan so in zama, in bude abin da nike son koya, sai in gani yadda suna yi, sai ni kuma beyi. Ka ga wannan wuri ne kuma daga baya ka koya sabon sa- fasaha. Sabon fasaha abu mai kyau ne ga duk wani matashi ba matashi. Matashi ya kamata ya samu sab fasaha ko da yaya ne, ko da yaya ne yake. Ga sallah ko ka yi boko ko ba ka yi boko ba, ya kamata ka samu fasaha a hanun ka rike. Wannan fasaha nan zai zama maka da amfani a nan gaba. So in kan so in koya fasaha nan a bijin YouTube ko don ako wani ɗan haɗe aji. Da za a ɗan haɗa aji a ɗan koya fasaha ko na mako biyu ko na wata. In kan son haɗa kai in koya. Amma da zaran yanzu da na riga na fara aiki. To, alhamdulillah.

Ah gaskiya, nakan dubi nakan kal-- duba sakonina a aiki kaman kullum ne. Ko wani lokacin kan kal-- kan tsin duba sakonai a aiki. Ni aikina ya, ya kumshi ni da duban sakonai. In san me da me ne kuma ya kamata in yi, me ban riga na yi ba, me zan yi na nan gaba. Kagan dole ya wannan ya kumshi ni in yi dinga duban sakonina a aiki. Kuma sakonina kuma a wajaje daban daban na yanar gizo. Nakan so in duba a wato a Gmail na wake nan kamar Google Mail na. Nakan duba sakonina a WhatsApp wato a WhatsApp. Nakan tsin duba kuma a, a LinkedIn, suna nan daban daban. So aikina ya kumshi ni dinga duba sakonina a kowane lokaci. Til lokacin da ban duba sakonai ba kuma ban iya na, na ɗauka aikin ba, to ka gan matsala ya zo. So nakan duba aiki, nakan duba sakonina a aiki kowane zubi.

Ah, to a inda nakan magance wato ƙoƙe-ƙoƙe na a wurin aiki yawa gida gaskiya yana nan dai da, ah wato baiwa ne zan ma ce. Domin dan ƙoƙe-ƙoƙe sai ma yawa ƙasa ko kai mahankalin mutum yakan tashi kagan ko tunanin ka ma bata saya wuri daya. To a inda nakan, nakan magance ƙoƙe-ƙoƙe na shine abu na ɗaya shine nakan sa hankali na ya kwanta. Ta kuma nakan sa tunani na ta saya wuri daya. So nakan so yanzu an yi tunani ingan ok meye ne matsala. Meye wani ƙoƙe-ƙoƙe ne a ƙasa. Yaya zan yi inga na magance wannan. Kuma yaya zan yi kuma inga ni ɗin kuma ko kan-- eh wurin aikina bata samu matsala ba don ƙoƙe-ƙoƙen da suna ƙasa ko masu bada ƙoƙe-ƙoƙen su ma basu samu matsala ba. Kagan yin haka nakan so sa kome a saka-saka. Da na sa kome haka a saka-saka kagan nakan so a, a yin haka zan magance wannan abun. Da zalla dai na riga na samun, eh fitowa a wannan ƙoƙe-ƙoƙen shikenan. Domin nakan na, domin na iya na sa hankali na ƙasa to wannan tabas zan magance wannan ƙoƙe-ƙoƙen nan.

Awato abincin gargajiya wanda na fi so. Kagan abincin gargajiyan suna nan dai ɗaiji biyu amma wanda na fi so shine tuwon masara. Tuwon masara da kuma miyan kuka. Tuwon masara da miyan kuka wannan abincin shine abincin gargajiya wanda na fi so. Ba yanda za a ce zan samu tuwon masara da miyan kuka in ci, ba zan lashe hannu ba. Domin wannan gaskiya nakan kauna ko kan so in ci wannan abincin nan. Tuwon masara da kuma miyan kuka wanda iyaye ma abincin nan gaskiya ka ji daɗi. Ko budurwa na idan ta yi min abincin nan kan so in ci, in ci, in koshi, inga na koshi. Kan so abincin nan ba kadan ba. Ko wani ma na riga naji baya ni ko a bokina ma shi ma ya ce min da cewa tuwon masara da miyan kuka shi ne abincin mafi so a gargajiya, a fannin gargajiya kenan. Ko nima haka ne.

Eh, nakan tafiya kasuwanci wato a da kenan. Lokacin da ban iya, ban wanka na fara aikin nan da na na yi a yanzu ba, nakan yi tafiyan kasuwanci. Amma yanzu tafiya kasuwanci na ba irin kasuwanci na saye saye ba ko, ah, siyarwa ba. Tafiyan kasuwanci na wannan na aikin kamfanina ne. Kaman, to bayan watan baya da ya, watan da ya gabata na, mun, mun yi wani ɗin tafiya zuwa Singapore. Mun, iya mun haɗa tafiyan kasuwancin mu a Singapore kuma mun dawo. So kagan irin wannan tafiyan nan shi ne amma ban iya na bi su ba. Amma sudin sun je Singapore sun tafi wurin. To irin tafiyan nan shi ne ina yi a cikin ƙasan mu ta Najeriya. Na tafiyan kasuwanci a Najeriya. Inje nan inje can, inje nan inje can wato kamfanina su kan aiko, su kan aike ni inje nan inje can inje inje can. So wannan kuma da sun tafiya Singapore da na bi su amma don ba ni, ba wanda zai iya saya a sh, a makona wurin aiki. To ya kammata in tsaya, ba da kaina, ba da hankula na a wurin aiki.

Eh, in kan so in sha ruwa. Ba wai ma nakanso ba, in na sha ruwan 'ya'yan itace. A 'ya'yan itace, wannan abubuwan nan suna da muhimmanci sosai a jikin mutum. A jikin mutum idan kana shan ruwan 'ya'yan itace, kagan jikinka llilis su take. Kagan, wato fatan jikinka yana haske, yana san walwalawa. Kagan jikinka yana wani irin haske. Da me? 'Ya'yan itace, itatuwa suna da wato vitamin da jiki na so ya ji daɗi, ya wala. So in kan so in sha ruwan ita-itatuwa, ruwan itatuwa kaman kana ganin kamar ruwan kwakwa nan akwai kyau. Akwai kyau ga jiki ba ka ɗanba so in kan so in sha ruwan itatuwa, sha-- na sha, na ƙoshi da kyau.

A'a, ba mu da Wi-Fi gida. Ni ne kawai na siya don yin aiki a gida, wato MiFi kinan. Na siya MiFi na haɗa a gidana, shi ne na yi amfani da shi amma Wi-Fi, bani da shi. Kagan wannan abubuwan nan su ne na riga na sa na lissafa. A'a, aikin da zan so in yi wata mai zuwa, Allah ya kai mu lafiya lau. Kagan yin aiki da Wi-Fi wannan zai, zai sa aiki na ya kama, wato na wurin, na wurin gina gizo-gizo su yi tafiya da sauri dame shidan ya fi ƙarfi. Ƙokarin ganin na haɗa Wi-Fi a gida ko ba na kai na ni kaɗai ba, kagan mutanen gida su su yi amfani da shi duk wanda yana, yana kunanan kusa da ni kagan suka gan mun yi amfani da shi.

Wato na fi so wasan ƙwallo. Wasan ƙwallon ƙafa, shi kan faranta min rai duk lokacin da ba ni da aiki a ƙasa ko lokacin hutun, hutuna. Nakan so in kalla, wato wasan ƙwallo. Dan wasan ƙwallo shi ne wasan duniya kenan gareni. Wannan yakan sa kowa da kowa an kalan namiji a ƙasa, a gida. Wasan ƙwallo gaskiya shi na fi so. Duk wani wasa koma to ban san da su ba amma wasan ƙwallo bana so wannan ya wuce ni. Ina jin daɗin wasan ƙwallo ba kaɗan ba.

Eh to, wato nawa takalma nake da su? Ah yanzun haka ba zan iya in lissafa maka su dalla dalla ba amma a tarkace dai zan iya ce bugu da ƙari sun iya su wuce kaman goma sha kusa da ashirin dai. Goma sha kusa da ashirin. Wannan sune zan iya lissafa ma amma ingiya ma da zalla zallawai haka suke gaskiya ba zan iya ba. Domin suna nan da yawa. Bidi dabi, rigunan da zan so in sa, kafin yawancinsu suna da takalmansu. To wannan bazan iya lissafa ma da cewa eh wannan yanayin ko kuma nawa takalma kenan nake da su amma yanzun gaskiya sun wuce goma sha. Kuma dalilin shi ne na so takalma sosai. Kuma na so takalma su rike mun kafa da kyau. Dan na sa takalma sosai su rike mun kafa ba na so su gurguje su sa kafafuwana su zama zafi ko su gurguje mun kafafuwana ko kuma kumbana. Duk takalman da naga ya shiga mun ido ya yi mun kyau in kasance shi. Da zalla yayi wato ya bi launi ɗaya da tufafina da zan so ya fa in kasansiye shi.

Eh, ƙwarai da gaske. Ina addu'a a kullum, a kulla yaumi. Ku Allah ma ya ce mu zama masu yin addu'a. To ina tuwa kullum addu'a kullum nake yi. Dan na tashi da sassafe ina yi wa Allah addu'a na yi mai godiya da kuma rai da ya ba ni kyauta. Kagan idan ina fita wa inyi mai godiya kuma yi mai adana ce da ce mai da cewa fitawa na da albarka yake. Wanda na, wanda na gani wani tukun na gani da wanda na taɓa magana da zan yi zai zama da albarka. Kagan irin addu'a, adduoin nan suna tafiga ba da mu suna taimake mu a ɗan gaba baƙaɗan ba. Dan kada dana dawo aiki kuma in yi wa Allah godiya. To a kullayaumi in kan yi addu'a, addu'oi na ba na fasa, ba na fasa, ba na fasa. Gaskiya ina yi addu'a. Kagan duk wani, duk wani ɗan adam mutumin da ya yan nan tare da addu'a Allah baya barinsa. Wannan mutumin nan, mutumin nan mai addu'a wannan mutumin ne Allah yake so. Mutumin ke nan da Allah yake so yayi amfani da shi ma duniya yayi zama albarka ma duniya.

Eh, nakan so in yi tuƙin mota. Na kauna, na, na, na koya tuƙin mota tun nanan in karame. Kadan yanzan ma tuƙin mota yana nan kaman karamin abu ne a wurina. So in kan na kauna tuƙin mota ba kadan ba. Ma na iya tuƙin mota. Wannan ban san wani irin mota za a iya kawo min da zan ce gaskiya ban iya tuƙa ba. Amma duka, da zalla tuƙin mota ne na iya. Kuma na kaunace shi ba kadan ba. Nakan, nakan, nakan tuƙi ba lokacin ba da ba riga na fara aiki ba. Nakan, nakan fara tuƙi, wato daga Kaduna zuwa wani jihar dabban a cikin mota. Hawayi dabban a cikin mota na tuƙi.

Eh, in kan so in raba ayyukana ga wasu. Wannan ya kamata a ce inda yanayin yake. In kan so in raba ayyukana ga wasu, ƙasan wa yan su ayyuka da ba zan iya ba, kome ba ni zan iya yi ma kaina ba. So da zalla na fita a gida in kan so in gya ma ko in gya ma budurwana da cewa to na fita amma wannan da wannan da wannan da wannan da taimake na ke yi. Wannan kuma ka yi, wannan kuma ka yi, wannan kuma kai ka yi, wannan kai ka yi, wannan kai ka yi. In kan so in raba ayyukana. Amma aikin da ya gamshine da cewa ni ne zan yi, a wannan ya zama nawa ne. So in kan so in ba da kaina, in ba da hankula na, in ba da kasa kunne da kome da kome. Ganna ya yi aikin nan da min wannan aiki, aikina ne. Bana wani ba ne. Amma aikin da ya gamshi ne ko kuma ko ya kumshi in ba ma wani ya taimake ni, in kan so in raba ma wani, ya samu, ya samu hani ya taimake ni.

Abun da nike yi, ga raguwa abinci. Kagan abinci a gida shine gida. Da lokacin da abunci ya ƙare a gida, wannan matsala ne, babban matsala ne sosai. So abin da nake yi, ga raguwa abinci, ni kan so, da zalla watan na ƙarewa, ina ana biya na a wata, sai ka ga kuma na, shiga cikin kasuwa na, gona kinkiɓo abinci a ƙar, a ƙara gida. Wannan sune matakaina da nakan dauka. Ko wani mota, ko wani wata, ko wani wata, ni kan so in shiga kasuwa, in je in ƙinƙibo kayakin abinci, kayakin dafe-dafe, in ga na sa cikin wurin girki. Wannan shine wayona da nake yi. Raguwa abinci a gida gaskiya bata farinta min rai. Bana so in ji da cewa, 'Eh ana yunwa a gida ba iya yin abinci ba don babu abinci ko kuma babu ai isasshen abinci.' Wannan ba abun daɗi ba ne. So ni kan so, ni kan tabbata da cewa duka abinci, abun so abinci yana gida. Wannan sai dai kai ka, ji kiwuyan yi amma abincin ci yana gida.

Ehh, jagoran, jagorantawa mutane wato ko a wuraren zamana nakan jagoranta mutane. Kakan jagora abu mai kyaune. Ko, ko rayuwankama ya isa ya zama abun jagora ga mutane. Ballantana kana rayuwa mai kyau, kana tunani mai kyau, kana sa, kana sa riga mai kyau, kana ƙoƙari kana ƙwazo kakan kayi aiki ko kayi makaranta. Kagan wannan yakan jagora mutane, yakan jagoranci mutane su, suyi kamar kai. Kuma wanda kuma na ganda cewa eh suna so suyi basuda halinyi, nakanso in jagorancesu a wuraren da eh nikan basu kuɗi. Ko idan fannin tufafine, nakan basu tufafi. Idan fannin abincine, nakan sowo in raba abincina kuma tare dasu. Kakan wannan jagora ce. Jagora ne mafi, mafi yawa sosai. Nakan so in raba abinda nake da shi ga mutanenda su, eh suna so su yi. Wato mutane masun ƙwazo kenan. Ka jagorance su.

A'a ban ɗora kulli, ba na ɗoran kulli. Amma idan na ce zan ɗora wannan ba zai zama abu matsala ba amma ba na ɗoran kulli. Wannan ba, ba abin yina bane. So wannan ba na yi.

A, abin da yake sani yin dariya, suna nan da yawa da zalla. Akwai murna a cikin jiki ko kuma cikin ciki akwai dadi. Wannan ƙarami abun kan sani dariya. Da zalla na ga abinda kamar idan na kallon bidiyo a yanar gizo, idan na kallon TikTok, idan na kallon Facebook ko na Instagram. Akwai, eh, akwai wato bidiyo da nakan kalla su sani dariya ko idan mutum ya yi min wani abu wato abin ban dariya, sai ɗan yi dariya. Amma abin da yake sani dariya sosai shi, ko wani lokacin da budurwa na ta so wato ta sani in yi dariya so ta yi mun abinci, ta ce ta kawo mun abinci. Na zauna ina ta gira abinci sai ta kawo mun wato kwanoni a gaba. Na wanke hannu, ta ba ni ruwan wanke hannu, na wanke hannu. Na yi abinci, na yi addu'a in ci abinci. Da zalla na bude kwanoni sai na gan ba komai a cikin kwanon. So kaga wannan ya sa ni dariya, na fashe da dariya, dukkan mu yi dariya. Irin abubuwan nan sukan sani yin dariya. Haka, haka nake.

Ehh, sasantawa rikici a aiki gaskiya wannan, wannan, wannan wani irin dabara ne ga Allah wanda Allah ya ba ma mutane. Idan ba ka da irin dabarar nan ko kuma ba ka da haƙuri ko ba ka da wayo, gaskiya sasantawa eh dabara a aiki zai zama maka da wuya. Domin wanda yakan so ya sasan-- sasanta eh rikici ya kamata mutum ya zama mai wayo ba kaɗan ba, ya zama mai mutum mai hikima, ya zama mata-- mutumin mai hankuri. Dan da zallah ba ka da hikima, ba ka da wayo, ba ka da haƙuri to kuma ka zama mutum mai iya yin magana. Haka abubuwa huɗun nan zai saka ka iya sasanta rikici a wurin aiki. Haka nakan yi naga na sasanta rikici a aiki.

Eh, ƙwarai da gaske waya nawa takan daidaita haske da kanta. Haka na sa ta ta yi kuma a haka dai na fi sonta. Da sallah na shiga rana takan ƙara haske da kanta domin in iya karanta abun da yana nuna min. A ƙwato a kan so da na shiga duhu ne in kan ƙara da kanta domin in iya karanta abun da yana nuna min. So dan kanta takan daidaita haske da kanta. A wun wannan masu wanda sun yi aikin nan gaskiya, sun yi aiki, sun yi tunani, zurfi a wurin kuma wannan yakan taimake ni a wurin aiki, a wurin idan na cikin rana na aiki na kukarin inga na yi wani abu a cikin waya na yakan taimake ni. Wannan gaskiya akwai daɗi.

Eh, nakan kare wayana daga ƙwayar cututtuka da yawa. Kasan ƙwayar cuta idan ta shiga wayarka wannan yakan lallace wayar nan, yakan sa wayar nan bata iya aiki kuma da kyau ba. So in kare wayana gaba daga ƙwayar cuta. So wannan ƙwayar cutan nan bata yi wani, bata iya ta dame wayarka ba. Ka gan inda ka ya ka kwaso irin ƙwayar cutan nan daga wato akwai wani abu da muna, ana kira wato memory card ke nan, wato SD card. Da zalla ka saka SD card wanda yana nan tare, yana nan haɗe da ƙwayar cutan nan da wayarka ma su ma zai kwashe, zai kwaso ƙwayar cutan nan. Ka gan wayarka zai fara ta na wani irin, eh tana wani irin hali da bai kamata ba. Kai kuma yin amfani da wayar nan ba ka iya kuma ka yi amfani da wayar nan ba, domin ta kwashe, ta kwaso ƙwayar cuta. Inda zan iya, zan iya gya ma, zan iya gya ma da cewa ka kai, ka, ka, ka, ka, ka, ka mai da hankali lokacin da kana wato saka wa SD card a wannan wayanka. Ka san irin SD card da kana sa wayarka domin kar ka kwaso ƙwayar cuta wayanka.

Eh wayana na cika ajiya. Na siya ta a sabon ta. Wayar ka na cika ajiya? Wayar na na cika ajiya. Na siye ta a sabon ta. Har yanzu ina kan amfani da ita. Bata lalace ba, bata bani matsala ba. Wayar na na cika ajiya. Wannan shine godiyan. Wayan akwai kyau, wayan akwai karfi. Wayana a cika ajiya.

Yaya kake jin hayaniya? Inda nake ji hayaniya babu daɗin ji gaskiya. Hayaniya yakan kawo min ciwon kai. Nakan ji kamar ina da ciwon kai.

Kana fisan hawan matakala ko lift? Eh wani zubin in kan so in hau matakala, wani zubi in kan so in hau lift. Amma ranan da cewa na riga na motsa jiki a gida kuma, kuma jikina na min zafi, in kan so in yi lift. Ranan kuma da ina so in motsa jiki na ta hawan matakala in kan so in bi ta matakala. Domin matakalan bi ta wurin matakalan wani irin motsawa jiki ne kuma. Fana yanka hawo matakalan ka bi har ka hawo hawa uku na gidan, na gidan sama. Nan da nan kakan, kakan ji jikinka ya riga ya ɗauki zafi domin matakalan ma motsawan jiki ne takansa.

Wanne wasa kake son yi? Wasa da nake son yi sune wasan ƙwallo kuma wasan, wanda za'a boye sai wani ya nema boji-boji kenan. Amma wasan ƙwallo shi ne wasan kenan da na fi so yi.

Sau nawa kake karba kira a aiki? Aaa, kirawa aiki yakan bi yadda akwai aiki a ranan. Batun in kan karba kira aiki, san irin ba zan ma iya in kwatanta ba, kwatanta ba, dan in kan karba kira a aiki da yawa. Wani zubi, harin barwaye suma ba zan iya ɗaga ba, sadai in kira su kuma a baya. Shine in kan iyan, numban in kan kira aiki kenan.

Yaya kake zubar da shara? A yaya da in ke zubar da shara, ina zubar da shara a wani ɗan abu ne da na ijiye a gaban gida na in zuba shara a ciki. Wani zubi idan sharan ta cika da ladduɗuɗa, wato su ladduɗuɗuka ke nan leda. In kan je in kwashe su, su leidunan nan ku kwashe leidunan nan in haɗa su a wani ɗaya in ƙone, in ƙone su. Ko kuma in kan sa su a cikin wato abun zubar da shara da na gaban ɗa, gida na, sa in ƙone su a cikin wurin. Inda ke nan in kan yi zubar da shara. In kan sa su a wurin da mi kara. Leidodin su dinga wato firiya a hanya ko kuma su zub, su sa wuran, ah, wato wurin tafiya ko wurin hutu ya zama da datti.

Kana fi so miya mezafi ko sanyi? I, in kan so mezafi ba to banda irin zafi kaman zafi sosai ba. In kan so miya maizafi ko kuma miya mai sanyi yakan sa ni inji kamar zan amai. Wani zubi kuma miya mai sanyi takan juye min ciki in samu ciwon ciki, a wurin aiki ko kuma a wurin gida. Amma miya maizafi yakan, yakan sa kome ya tafiya daidai. So na fi so miya mai zafi fiye da miya mai sanyi.

Kana karatu ƙafin ka kwana? Kana karatu ƙafin ka kwana? I, ina karatu kafin in kwana. Ya kamata ma'aikaci ko ɗalibi kowa ya zama mai karatu. A ta da sanadiyan karatu za ka iya ka koya ababei da ba ka sammani ba. Wato in ka karatu ƙafin in kwana ta yin haka yakan sa ni in koya ababei da dama da dama. Ababei kuma da ban ma sammani zan iya koyo ba, wato ta sanadiyan karatu suka ga na koya abun. To ina karatu ƙafin in kwana.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yaushe kake hutawa a wurin aiki? A ranan da nikan huta a gurin aiki sune ranakun kaman, ranan sati da kuma ranan lahadi. Ranakun nan sune ranan ke nan da nikan huta a wurin aiki. Ina hutawa a ranku, ranakun Sati kuma ranakun Lahadi. Ranakun ke nan da nikan huta a gurin aiki.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yaya kake magana da abokan ciniki? A inda in kan magana da abokan ciniki shine in kan so in san farashin abun da nake so, sa in bi su na kuma da hikima in yi magana da su a hankali a kwance su fahimce ni, ni kuma in fahimce su. Seka gam mun zo ga kammalawa a ta farashin abun da muke so mu sadaya. A inda ke nan in kan ma-magana da abokan cinikina.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Sau nawa kake rubuta rahoto? Ba to, sau nawa kake rubuta rahoto? Lokacin da nake rubuta rahoto kaman lambobi da in kan iya rubuta rahoto a rana suna nan da yawa. In kan ce rubuta rahoto kaman wannan, ah, duk abin da na iya, na yi a rana din, dole in rubuta rahoton nashi. Aikin da na yi, dole in rubuta rahoton nashi nasa.

Wane irin kiɗa kake son ji? Wane irin kiɗa kake son ji? Irin kiɗe-kiɗe da nake son ji ban san su a sunaye ba, amma in kan so in ji kiɗe-kiɗe da zai fara tamin rai, kiɗi mai kyau, mai dadin ji, mai daren rawa, irin kiɗe-kiɗen ki nan da in kan so in ji.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wurin aiki? A wurin aiki na ba mua sa uniform. Ba mu da uniform, zabe din uniform da muka sa. Ba ma sa uniform a wurin aiki. Akwai aiki wanda akan sa uniform, akwai wainsu wanda ba a sa uniform. Namu ya faɗi a cikin ɓangare wanda kuma ba a sa uniform. Gaskiya, idan ana kuma sa uniform a wurin aiki ni bazan ji daɗi wannan ba. Wannan yakan sa ni in ji wani irin kaman nauyin kaya ne kuma wurina. Wannan kamar nauyin kaya ne.

Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Bana, bana so na, a banki bacci banki kwana wa, nakan so in kwana da mun kai na ya sauka, tunani na ya sauka. So in kan kwana a kula yomi ako yaushe.

Kana iya gabatar da rahoto? Kana iya gabatar da rahoto? Eh, in kan iya gabatar da rahoto. Wato aikin da nayi rahoto nakan iya gabatar dashi. Wannan ƙaramin abu ne a wurina domin aikina ne. Dalla dalla in kan iya gabatar da rahotonta. Inda na samu ai, eh, amshin tambayoyina, yanda na yi aikin duk ababan da na hahaɗawa kafin na samu shi amsinmu. In kan iya haɗa rahoton in gabatar da ita.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Nawa kuɗin wuta na lantarki a wata? Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a wata yana nan daban su ke. Wani zubi yakan ƙara, wani zubi yakan ragu. Kuɗin wuta lantarki a wata yakan ƙara, wani zubi kuma ya ragu. Mm, inda ya, inda ya kuma kasance inda kayi amfani da shi.